Wannan maganin cin abinci ko mutum na ci abinci da cokali ko hannu. To nidai ina ina nidai cikin masuyin biyun su ina ci abinci da cokali kuma ina cin da hannu kuma. Indai ina cin kamar shinkafa haka da cokali nake ci. Amma kamar tuwo aka yi ko tuwon masara ko tuwon gari haka to sai da hannu. To ni dai na taɓa zuwa wani ƙauye, su dai kwata kwata ma ba sa cin abinci da hannu ko ma tuwon ma. A taɓon gari Kaduna na taɓa shiga, na taɓa gani. Wani ƙauye haka to wallahi ba sa ci abinci da, da hannu. Sai dai ka ji in ka an ba su tuwo haka sai ka gan an kawo musu cokali kuma. A'a! Sai na fara mamaki na ce wai a'a, cokali kuma? Kana cin tuwo da cokali? Ya, za, ya za ci wa mutum wai ya ci tuwo da cokali? To ta ya za ka yi wannan abun? Sai sai aka ji aman wai to haka suke yi a nan. Su dai a ƙauyen ɗin su su dai ba sa ci abinci da hannu. Su dai da cokali suke ci. To ni na ce musu wai to ni dai wurinmu da na fito ba ma yin wannan abun. Ba ma cin tuwo da cokali. Indai tuwo ne zan wanke hannuna da kyau, da ruwa. In ci abuna, in ci in ƙoshi kuma. Amma a ce mutum a kawo mai cokali ya ci tuwo? Wallahi ina mamaki har yanzu. Wallahi har yanzu ina cikin wannan mamaki. Na ce wai to ni dai bazan taɓa wannan abun ba. Ai ban iya ba. Abun da mutum bai iya ba bai iya ke nan ba. Koma an gayama koma in mutun ya gayama wanne yafi daɗi. Wallahi sai dai ka gan baka iya ba wannan. To mutum sai dai ya dage a haka kawai. Amma idan ka ce wai shinkafa ko wake ko alele aka ci aka, aka dafa, to shi wannan mutum zai iya ci da, zai iya ci da cokali ka koshewa. Amma a ce tuwo ce tuwo da cokali? Ni yau bazan wannan abun ba. Zan, ban iya ba. Allah ban iya wannan abun ba. Tabbas ban iya ba. A ce wai mutum ga abin da za ka yi kuma kana wannan kuma. To mutum abun da ake yi mutum, mutum da bai, zai iya ci abinci da cokali ba shine, shi, ah, da hannu ma amin, shine mutum kamar ko yana da wani, ah, ƙaramin ciwo hannu. To za a ce wai to ga cokali a bashi. Shi dai ya ci da cokali. In ba haka nan ba me zai sa mutum ya ji ya ci abinci, ya kamata ya ci da hannu ya ɗauka cokali kuma? Ai wannan bai yiba. Wannan bai yiba wallahi. Ni dai, in dai hakan ne tabbas bazan iya ba. Allah! Domin in dai mutum bai samu wannan abun ba, in dai mutum bai samu wannan abun ba to sai dai ka abun da ka, abun da ka, ya, za ka iya shine za ka yi. In larura, larura yayi jo, zaman mutum ya ci aka ce wai to kar ka ci abinci da kwano, da hannu. To shi ke nan, a bashi cokali gaba ɗaya. A bashi cokali gaba ɗaya. Ko ma tuwo zai ci ko mene zai ci a bashi cokali. Ni dai ban san irin abun da za a ce wa mutum wai ga cokali da za ka amfani da shi sai dai kai mutum ya dinga amfani ɗin gida abun nan. Sai dai ka gan mutum yana amfani da, da hannu. Hm, yana amfani da hannu. To ni dai ban son wannan ba. Bana son wannan ba. Wallahi dole ne mutum ya, ya yi abun da ya, ya ga dama ya yi. Ba za a iya ce wa mutum wai ga abun da za ka yi. Ga wannan kar ka yi wannan, kar ka yi wannan. Ai kowa yanda Allah ya halicce shi, ka kyalale shi hakanan. In dai aka ce wai to abincin nan da cokali za a ci, sai ya ce wai to shi dai bazai iya amfani da cokali ba sai dai ya yi amfani da hannu. Ka gyale shi yayi amfani da abun shi, ya amfani da hannun shi abun shi. Kar ka ce wai kar ka takura mai ba ka ce wai dole ne sai yayi wannan abun. Ai wannan ba dole ba ne. Bazan cewa mutum ga abinda zakayi ga abinda da zakayi. Ai kowa daban ne. Yanda fuskar ɗinmu daban haka halinmu naban ai kyaale mutum haka nan ya a zama lafiya. Shi ya fi ba wai mutum ya dinga.